Eh, gaskiya abin da ke sani dariya, wataƙila irin wasan kwaikwayo ko muna zaune tare da abokai muna hira aka yi wani abin dariya, yakan sa ni dariya sosai. In aka bayar da labari na wasan kwaikwayo, ko in na shiga manhajan TikTok ko Facebook naga, naga nake kallon bidiyo na wasa da ake yi wanda zai, zai sa ka nishaɗi da dariya. Irin wannan abubuwan ke sani dariya. Amma sai kuma wani lokacin ina tare da abokai, hakan ma yakan sa ni dariya sosai. Ina dariya da abokaina sosai in muka zauna za mu yi hira, za mu ba da labari, labari na nishaɗantarwa, wanda hakan ke sani dariya sosai.